Kana zuwa gidan fim? Eh ina zuwa gidan fim. Nakan je na kalla fim ɗin Hausa, fim ɗin Turanci, fim ɗin Indiya. Yawanci ma nakan kallon fim ɗin Indiya ne a gidan fim. Kuma nakan je tare da budan uwata. Mu zauna saye gurguru da juice, haka muna kallon fim, muna shaƙatawa abunmu, muna soyayyar mu. Shiyasa nake son kallon fim. Kaga sinima muna da su da yawa a Kaduna. Muna da sinima kaman Kala wajen Ashin, a unguwa daban daban. Akwai a unguwar Rimi, akwai a Kawo, akwai a Tudun Wada da sauransu.

Wani 'ya'yan itace ka fi so? 'Ya'yan itacen da na fi so ina son inibi, ina son kuma dabino. Ni mutum ne ma'abocin son inibi, saboda inibi yana da lafiya, yana ƙarin kuzari ga ɗan adam. Ina son cin dabino, because kuma saboda shi ne abin da annabinmu Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam ya fi so. Yana son 'ya'yan dabino, so nima ina son wannan 'ya'yan dabino. Sa'an nan kuma, ina son na dinga haɗa shi da madara idan ina ci. Sa'an nan kuma ina son su apple, tuffa kenan ina son kuma rummana. Su ma suna daga cikin 'ya'yan itace da na fi so.

Nawa ne yawan danginku a gida? Eh, mu yawan danginmu a gida mu ƴaƴa tara ne. Sa'annan kuma da mamanmu da babanmu, mu muka kama, mutum sha ɗaya ke nan a cikin gidanmu. Mamanmu ta haife mu ƴaƴa mata guda biyar, sa'annan kuma munmu ƴaƴa maza guda huɗu. Akwai babban, babban macen ita ake kira da Hajara. Mai biyo mata ita sunanta Amina. Sa'annan wadda take biyo mata sunanta Hadiza. Sa'anan kuma sai aka haifi maza biyu. Ni ke nan, sai kuma ƙanina namiji mai suna Sa'idu. Sa'annan kuma sai aka haifa wasu mata guda biyu. Akwai Suwaiba, akwai Aisha. Sa'annan kuma sai maza guda biyu. Akwai Aliyu da kuma Muktar. Toh haka muke mu a gidanmu kuma dukkanmu muna cikin ƙoshin lafiya. Mata guda huɗu sun yi aure a cikinmu, amma maza ba wanda ya yi aure. Wasu suna da yara biyan a ciki, wasu na da yara huɗu, wasu kuma na da yara uku.